Eh ina ajiye kuɗi na ne a guri mai mashumanci wanda na yadda da tsaron sa kamar bankunan da muke da su ko kuma wallet wallet. Ta haka nake ajiye kuɗi na.

Lokacin da na fi so na rana shine, na fi son lokaci daga misalin ƙarfe uku zuwa ƙarfe huɗu irin wannan lokaci na fi so.

Yanayin dangantakarmu da shugabannin aiki, ya kasance dangantaka ce mai kyau. Muna da alaƙa mai ƙarfi, sannan mukan mutunta junanmu tare da ba kowa girmansa a wurin aiki.

Kai a gaskiya wannan abu ne wanda tsayawa ka kirgasa zai baka wahala sosai kasancewar a cikin dangi za ka samu akwai iyali da yawa, za ka samu ƴaƴa haka, mata, jikoki haka. Wani ma hadda tataɓa kunne saboda haka za ka ƙididdige wannan yawan abu ne mai wahala.